Yaya kake shakata lokacin hutu? Yaya nake shakata lokacin hutu? To abin sauƙi kenan, lokacin hutu yana da ɗayan 'yan tashin shiga break lokacin hutu, abin cine fes. Sena amishawa na yi munchies, tu kuna muke ce mai. Na yi munchies. Hana ci break na ke ci lokacin da na ci a binci. To, abubuwan da nake lokacin hutu to. Ai, shakata lokacin hutu na naga maci a binci a wanki. Wala nasa ma gu bacci zanyi sai an zo anta da mu ance to Chris ga aiki fa yazo. Ehen zen tashi. Amma ina shakatawa na nake in huta in bacci duk a cikin shakatawa. Baccin nan ba cikin shakatawa ne, inna je gun aiki ai ka bar magana. Nema hanyar gudu wa nake yi ma inje insama gu iya ma inje inkwanta ma. Inda soma bacci ma kuwa, haka nakan yi a shakatawa lokacin hutu. Ko a gida ma ba da hutun makaranta ma ba. Ba da hutun makaranta muka je gida. Bacci ne kawai. Rama baccin da ban yi a makaranta ba. Kaga makarfi naw ma karfe biyu ba a yi bacci ba. Kaga nako ma gida zan je in rama bacci nnan irin bacci nnan kenan. Makarantar da ba a ba mabaze hana ka bacci ba. A, abubuwa PDF, all this waye waye karatu kaza kaza kaza plenty things baze hana mutum. Karatu a gida. Amma kaga in ka koma gidan nan bayan duk wuyan nan da ka ci a makaranta, ka gaji, stressin ka yi, ba ka bacci da dadadare ka tashi ka yi karatu ka tashi ka yi kaza ka zannan. Kaga in ka tashi gida gida, abubu da zanyi lokacin hutun nan kawai in zazzage, baccin da ban yi shi alokacin hutu ba, rama kawai shine abun da nake yi.

Kana da katin kasuwanci? To katin kasuwanci ni, ƙaramin yaro kammani ina bani katin kasuwanci gaskiya. Ba zanyi ƙarya ba bande katin kasuwanci. Amma kai salary earner ne? Ai bana karɓan salary ai bana karban salary banda wani business nake yi yana samun kuɗi. An dai yi abu ka rike katin kasuwanci katin kasuwanci. Tab katin kasuwanci ai na matunen da suke ni? Kati. Na, na, ko to katin kasuwanci ka yau katin za ka katu da baman dasu mawo na matuna katin kasuwanci. Dana ke yi shi National ID card ne, NIN ko wane yanar gashin anuna nashi. A wani katin zaɓe katin kasuwanci? A'a, na, ba ya kasuwanci ana da katun kati yake nan. To fa, shikenan nan yanzu na fara sanin shi.

Wani launin da ka ke so, launin da ka ke so. Launin da nafi so ni daya ne. Launi na, so akwai wasu launi daga baya. Amma na fi son launi blue ba. Na fi son blue. An san blue da Hausawa ba ko? An san blue shine irin, na sa kaya. An san shi da wasa. E, amma red na son jan ƙasa ko? E, jan ƙasa. Jan ƙasa muna cemai. Kai, amma an san, an san wanda wani color ma da nake daga blue sai baki da fari, duk da dai suna natural color. Amma kai ina son baki da fari. Kayana ina son, kayana mana baki da fari ba. Kai ina kyau ma. Kai yana kyau, zaka ganshi fari. Kai ma aka tashi. Amma ni kullum launin da nake so ba. Launin da na ke so ba blue ne. Dan tashina launin da na ke so blue ne.

Sau nawa kake share dakin ka? Sau nawa nake share ɗakina? Eh to ɗakina nakan share shi kullum. Kullum in na tashi da safe zan share ɗakina. Ko miya ne yayi datti, yayi daɗen tsamawa kuwa kadan kadan, zan share. Zamana kullum da yawa ake sabtan nan. Zan yi wace ɗaci mun wane, wace ɗanci ya ci mun kaza, wace ɗaci ya ci mun kaza. To ka ga, yanzu mana ciwa kullum ina da ajiyana. Na san in da nakan iya ajiyana. Eh kitchen ina son da ta to, bani da rawa. A'a in ba zan yi nce tu ba, ba da rawa. Duk da kitchen dawon ke nan in ce to, gashi gashi. Ina share ɗakina ko wane rana. Tun ina yaro ina share ɗaki. Na, banan yakan ko ina nake tsita ni life. Ina son ina, tsakanin gidan al'adu bane. Sau nawa kuke share ɗaki? So, ai ina share ɗaki ko wane rana su, ni ba. To a rana zan cika yana, ana mun gizo. Ana mun, kai nima kwana biyu, no. Eh nakan gari, nakan share a ɗaki, nakan share. Nakan share gari, to gashinan ma, inda muna minti.

Kana shan magani kullum? To ni shan magani? A'a. Yana wuya fa. Ni inda nake ma hakan ma ba mai ciwon cika shan magani bane gaskiya. Ko irin ciwo ya dameni ba, ko irin in damu in shan magani. Bana cika in damu da shan magani. Abunda yasa bana son shan magani shine na ɗaya, bana so jikina ya saba da shan magani ne. Don in jikina ya saba da shan magani ciwo yazo min ba, zaka gani maganin da zan sha yayi min aiki ba zai min aiki ba sai an doubling an sa magani yayi doubling nashi. Irin in samu magani mai ƙarfi ba, ai in ba haka ba kam wai. Hmm. Kaga kaman babana shi kullum abu kadan zai ta shan magani. Ciwon kai yazo zai sha magani, ciwon ciki ya sha magani. Ɗan ciwon kai da ya ɗan zo da gajiya ne fa, zai ɗauka magani ya sha. Sai kaga ya nemi, eh maganin ciwon kai ya sha. To yanzu ciwo yazo mai, za ka gani sai an doubling. Ɗa ba haka, ga magani kana gani shi da ƙarfi wanda kai ka sha zaka ga ya warkar da kai, ƙarfi amma shi sai an double because me jikin shi ya saba da shan magani. Ya saba da abubuwan kemikal waye waye waye. Shi yasa yanzu baya iya ya sha wani magani kaga yayi mai aiki da sauri. Amma kaga mu da yanzu bama cika shan magani na shan magani ko min aiki. Shaf shaf zai aiki a jikinmu. To ni badan haka ba. Don haka ma yakan hana ni shan magani ba. Akwai dai wasu guntu guntun dalili, ina shan magani kam amma ciwo bai yi tsanani ba ko bana cika shan magani. Bana shan magani kullum gaskiya. Hmm, magani ne ma dai, Kai ni gaskiya ma ni ba mai fani shan magani bane magani. Gaskiya na fada mana. Bana cika shan magani ne. Ban son magani fa, ai bana shan magani. Bana so ne mana. Kuma yanayin dana zo na gani yanda abin yake. To sai ina ta sharewa mutum magani. Magani ya huta tukuna. Hmm, amma ciwo bai yi tsanani sosai ba. Kwanta ba shi na yi zazzabi, zazabi ya dameni fa. Ai ta damuna inje in sha magani, ina naki shan magani. Idan na ji sauƙi kawai zanje in kara kwantawa, in kwanta, in watsa ruwa shi ke nan. Kwanta watsa ruwa. Idan naji sauƙi shi ke nan. Kawai ai, dai yanzu har ke ne wani haka ko na sanya abu ina, hana ni tunda na nemi magani na yi mana kanina na sha. Ka ga irin ma haka ba haka. Dan ni ciwon ba cika, a zazzabi yanzu ma sai dai ya wuce. Sai dai ya wuce. Ya yi fitar mun da baki yake haka. Ya wuce. Kashi dai irin haka dai kwantar da ni irin ka ji nauyiin jikin ka dai to sai kaga ya wuce. Yanzu dai sake ni shi ke nan ba. Dan dai yanzu muke yi da zazzabi, muna lalalen yake karawa yake rike ni wata rana ba. Kasan nan yake nan baucin nan kai tsoro kamar mai. Tsoro manya manya kamar, hmm, kamar mai yanzu kamar kuda. Kai su manya manya kamar kuda. Allah ka. Sauron bauchi ko har tsoro yake bani wallahi. Kaman in gudu in basu wajen nan. Amma to ya mu kai ya. Makarant, makaranta ne ya kawo mu nan dole muyi makaranta ya mu kai ya. Amma mu gudu mu je ina? In mun gudu mu je ina? An bar mu a makarantar. Ai dole muna nan. Zazzabi ma dai ina, ya huta ma dai. Allah ya yadda. In Allah ya yarda ba, zamu samu ƙarfi, abin da ya kamata. Allah ya taimake mu. Magani ka ni bana cika son sha. Balantana nace yau shan shi nake sha. In ce kullum nake sha haba. Ke sha ba to ni bana san ma shan magani ma. Ba lantana ma. Ko in ce ina sha kullum kuma kullum ma. Shine gaskiyar maganan kawai. Hmm. A yanzu inna saba da shan magani fa. Kai, in ya abubuwa da yawa gani ma akai na. Allah abubuwa da yawa. Ni ne, ni ne yake wanka ruwa. Ni yanzu haka kan gani haka. Ni ke wanka da ruwan sanyi fa. Ba na son yin wanka da ruwan zafi. Ina so jikina ya saba da ruwan sanyi nan. Amma yanzu ance namiji ya kamata. Baya cika damuwa da ruwan zafi. To shine lokacin kawai ni wani abu da ruwan sanyi zafi ba. Bayi ruwa sanyi na. Haka. Amina babu yawon mamaki ma. Ni gani na dawo daga gona fa. Ruwa dakeni sanyi yana damu na fa. Na zo na samu ruwa. Ruwa a, eh, ruwa irin an tari ruwan sama hakan nan a roba. Haka kawai na ɗauka na kora shi. Ko irin na nemi ruwa ɗauka danu wannan da sanyin shi ruwan sama nayi wanka daashi. Abin mamaki da sanyin shi. Amma da nayi wanka ne yace. Kainto nayi kokari. Allah ya taimake mu. Ina ga abinda zan iya cewa kenan.